Eh, wayata tana dai daita haske da kanta. Wayata ba karamar waya bace gaskiya. Babbar waya ce wadda tana abubuwa da kanta automatically. Wanda idan ina cikin haske, haske zai ragu. Idan ina cikin haske, haske zai ƙaru. Idan kuma cikin duhu, haske zai ragu. Gaskiya ina jin daɗin amfani da wayata. Amma wayar saye ta da tsada gaskiya, da tsadan gaske ba, bata da arha gaskiya. To amma akwai wasu wayoyin da basu rage haske. Ni dai na yi sa'a tawa, tana rage haske da kanta. Kuma ina jin daɗin haka. Domin wata sa'in za ka manta cewa ya kamata ka rage haske ayi da wayarka. To amma ka ga idan wayarka tana rage haske da kanta, kawai ita da kanta za ta rage hasken nan. Ta sa shi daidai da yadda idon ka ke bukata, kada idan ka yi ciwo. Domin hasken waya yana da matsaloli gaskiya, yana ɓata ido. Mutane da dama suna fama da ciwon ido sabida yawan kallon waya. Ya kamata a ce ɗan adam yana ƙyabta wa so, sosai a da cikin minti ɗaya. To amma in kana kallon screen din waya ba hali ka kifta. Mutane za su yi ƙuru da ido, su yi ta kallon screen, su yi ta kallon screen. To wannan yana da matuƙar illa ga idon mutum. Zai ja idon mutum ya daina, ya daina ƙirƙirar ruwa wanda zai rinƙa wanke idon. Sai zamanto mutum yana jin idonshe ya bushe, idonshe, idonshe yana yin ja. Wannan duk ɗaya daga cikin yawan kallon screen ne yanda ke da haske, illolin shi kenan. Yana da matuƙar illa gaskiya. Shiyasa ake so a rinƙa amfani da waya wadda take daidaita hasken screen. Domin wannan daidaita hasken yana taimakon idanuwan mutum. Ido, ƙwaƙwalwa da hanta da zuciya da ƙoda manya manyan muhimman ɓangarori ne jikin ɗan adam. To idan mutum bai kula da idonsa ba, idonshi ya mutu. Lalle zai sha wuya. To shi ya sa akwai amfani ga sai waya da take daidaita haske.

Eh, ina karanta jarida. Karanta jarida yana da ma, yana da matuƙar amfani, saboda ita jarida ta ƙunshi labarai ne, na kudu, na gabas, na yamma, na arewa, kowane lungu da saƙo. To kuma, ya kamata ace ɗan Adam, ya san abin da ke faruwa a kusa da shi, a nesa da shi, a cikin local government dinshi, a cikin jaha ta shi da kuma ƙasa baki ɗaya. Domin shi wannan, bayanai da za ka samu, ko labarai da za ka samu, zai taimake ka al'amuran yau da kullum. To shi ya sa nake karanta jarida. A yanzun, an shigo zamani wanda na digital ne, wanda idan kana so ka samu ci gaba al'amuran yau da kullum, wataƙila gurin ilimi ne, wataƙila gurin harkar kasuwa, wataƙila gurin samun kuɗi ko samun dama. To a gurin labarai ake samun duk wa'innan abubuwan. Saboda labari guda ɗaya zai iya canza akala, na kasuwancin al'umma. To shi ya sa nake karanta jarida. Ina karanta jarida da safe, ina kuma karantawa da yamma. Na fi karanta jarida ta Daily Trust, da kuma jarida ta Guardian, Sannan ina kallon, ina karanta jaridu na Hausa, na abun nan, na gidan jarida Aminiya. Didda Aminiyan nan ba wani yadda ne da ita ba gaskiya. Sannan, shi, ita jarida tana da matuƙar amfani, tana ba da bayanai akan ayyuka ga wata ma'aikatar suna talla. Za su maka talla cewa akwai gurbi da suke so su maye mutum da shi. Idan ka cancanta, sai ka tura takarda kana buƙata. To, ka ga karanta jarida ya zama dole gaskiya. Duk wanda, a ce ya san yana da wayewa, sannan ya fahimci al'amuran da ake ciki, Dole ya na karanta jarida. Shi ya sa nake karanta jarida gaskiya. Domin tana taimako na. Taimako kam ba ƙarami ba. Wanda zan yi, zan yi abun nan shawara ga kowa, babba ko ƙarami ya rinƙa karanta jarida. Sannan kuma jarida tana taimakawa gurin samun sabbin kalmomi na Turanci, ko kuma na kalma na yaren Hausa.

Abokantaka wani babban abu ne wanda gaskiya bana wasa da abokantaka. Saboda rashin wasana da abokantaka, shi ya sa bani da abokai masu yawa. Domin ni bana son yawan abokai, na fi son abokai masu inganci. Abun da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka, amana. Amana ta fi komai inganci a cikin abokantaka ko kuma in ce muhimmanci. Dalilin da ya sa na ce amana ta fi komai, domin mafi yawancin abokantaka, mutane za su faɗa maka sirrinsa. Wani zai faɗa maka hazar da yake ciki, wanda a duk duniya ba wanda zai iya faɗa ma sai kai. To idan baka da amana, wannan abokin naka da ya yadda da kai ya baka amana ya faɗa maka abin da ke damun shi, za ka je ka yi ta fallasa shi kana faɗi wa mutane. Sannan, akwai abokai guda biyu, wanda ɗaya daga cikinsu na da kuɗi ɗaya bai da kuɗi. Wanda ke da kuɗin ya riƙa taimakon wanda bai da kuɗi, ya dingi taimakon shi. Wata rana shi wannan mara kuɗin Allah sai ya buɗe mashi ya yi kuɗi. Shi kuma wannan mai kuɗin sai ya samu jarabar rayuwa sai kuɗin nan suka gudu. To shi wannan da aka riƙa taimako daga can baya saboda amana, shi ya sa ya iya taimakon wannan abokin nashi. Amma in da bai da amana fa zai manta da duk abin da aka yi mai na taimako. Ita rayuwan nan ba za mu iya rayuwa mu kaɗai ba. Muna buƙatar wasu domin mu rayu. Akwai wani mutumi da abokin shi ya rasu aminin shi. Da ya rasu sai ya rinƙa sayan kayan abinci yana kai wa wannan matan ta shi tare da 'ya'yan. Ya ɗinka ma 'ya'yan kaya, ya musu yin abu nan kayan makaranta, ya ba su kuɗin magani. Har mutane suka kai ga cewa suna tunanin son shi, son ta yake. A ka je aka same shi aka ce to, in dai son ta yake aure za ta yi, ya hito ya ce shi wallahi ba son ta yake ba. Aminiyan takarsu ce kawai. To wannan shi ne ya sa amana ta fi komai muhimmanci. Abokantakar da ba za a taimake ka ba bata da amfani. To me amana kaɗai zai iya taimakon ka. Ko bayan idon ka, ko ka da rai ko ba ka da rai.

Eh ina sanya tunatarwa domin ayuka. Ɗan adam ya kasance mai mantuwa, ɗan adam ya kasance mai shagala. To, a matsayinka na wanda kike so ka yi aiki akan lokaci, kai lokacin nan ya wuce sannan kuma ka san zaka iya manta wa. To don haka ya zama dole ka sa tunatarwa abin da ya tunatar da kai domin wannan aikin. Ina sanya tunatarwa kala kala ta kowane kala aiki. Ya danganta da aiki ne na ofis, aiki ne na gida, aiki ne na jikina. Na sami kaina doka cewa dub bayan sati biyu zan yi aski. To ba tare da tunatarwar nan ba zan iya mantawa in kai wata guda ban yi aski ba. To sai in rinƙa sa tunatarwa. Tunatarwar nan tana bugawa zan gani aski kuma sannan zan ta zan satane dub bayan sati biyu wannan tunatarwar za ta buga mani. Idan ba tare da na yi haka ba ai sai in manta da ina so in yi aski. Sannan tunatarwa tana da amfani. Yanzu idan ace ka ka na so za ka haɗu da wani kun yi, kun tsai da lokaci, kun tsai da gurin haɗuwa kai kuma kana jin bacci. Bacci ba ka san ka na yin shi ba inda ka fara. To in ba tare da tunatarwa ba har lokaci sai ya zo ya wuce ba ka san ya yi ba. To shi ya sa dole za ka yi amfani da tunatarwa ta tada ka daga bacin da kake kaje ka yi wannan abu da kake so a tunatar da kai. Mutane da dama basa amfani da tunatarwa. Shi ya sa suke kasancewa sun zama gadesu nan yanda ka san ba wasu mutanen ƙwarai ba domin a cikin addini, na muna addinin musulunci ana so ka rinƙa yin abu a daidai lokacin da ka yi alƙawari. Yanzu mun yi alƙawari da kai za mu haɗu a gidan shugaban ƙasa ƙarfe goma na safe. To kamata ace ƙarfe tara da minti hamsin ko da minti arba'in da biyar ina wannan gurin kai ma kana wannan gurin za mu jira lokaci ya yi sai muyi abun da za mu yi. Yana ɗaya daga cikin amfanin sanya tunatarwa.

Eh, ina motsa jiki kullum domin shi motsa jiki ya zama dole. Jikin ɗan adam anyi shi ne yanda dole sai ka motsa shi. Idan kuwa ba ka motsa shi, to ga ka can za ka tsufa, ka riɓe, ka kama ciwuka kala kala. Motsa jiki ba wai kawai dole sai tsalle-tsalle ba ko ɗaga abu mai nauyi ko wasu tafiye-tafiye, wasu al'amura da wanda ke nuna motsa jiki ba su kaɗai ba ne ba. Yanzu shi kanshi numfashi da yake ganin shi, numfashi kanshi motsa jiki ne. Wani lokaci zan kwanta in rinƙa yin numfashi ta hanci ina fiddo shi ta baki. Zanyi numfashi cikin daƙiƙa uku ko daƙiƙa huɗu. Zan riƙe numfashin nan daƙiƙa huɗu sai in fiddo shi daƙiƙa huɗu amma ta baki. To wannan shi ma motsa jiki ne domin kana motsa, ah, hunhu naka wanda ke ansar iska. Bashin nan kuma za ka kwantar da hankalin wa innan jijiyoyi da ke akan fuskan mutum sabida wannan numfashi da kake yi ta hanci. Sabida su wa innan jijiyoyin na fuska suna samun natsuwa ne a yayin da kake numfashi ta hanci. Sannan kuma ina motsa jiki ta hanyar yin karatu da ƙarfi. Idan kana karatu da ƙarfi za ka motsa harshenka. Za ka motsa wasu yan hanjin ka, abubuwan da ke cikinka dai haka. Sannan kwakwalwar ka itama za ta yi aiki. Sannan bakinka zai yi aiki. Sannan jijiyoyin da ke kan fuskarka su ma za su motsa. Kuma wannan ba ƙaramin motsa jiki ba ne ba. To shi ya sa ma sabida irin yanda na ɗauki waɗannan motsa jiki da muhimmanci nake so in buɗe gidan motsa jiki. Idan Allah ya bani dama ina so lallai gaskiya in buɗe wannan gida na motsa jiki. Zan rinƙa ma mutane, zan rinƙa ba su horo na yadda za ka motsa jikinka domin ka kare kanka da tsufa da wuri. Rashin motsa jiki gaskiya yana kawo tsufa da wuri ba ƙarami ba. Dan da lokacin kafin in fara motsa jiki har na fara tsufa, yadda ka san wani tsoho ɗan shekara hamsin na koma.

Eh, ina sanya agogo a hannu. Kusan ko da yaushe ina saka hannu, ina saka agogo a hannu. Ni saka agogo a hannu ya zamanto mani kamar gado saboda kakana na sanya agogo a hannu, babana na sa agogo a hannu, mamata ma tana saka agogo a hannu. To shiyasa ya zamanto ni ma ina saka agogo a hannu, sannan matata ma tana saka agogo a hannu, ɗanɗana ma yana saka agogo a hannu. Agogo a hannu yana da kyau, yana da muhimmanci. Na farko, za ka duba lokaci. A duk inda kake za ka duba lokaci a cikin agogonka. Kuma agogo irin na mu na zamani ba lokaci kaɗai za ka duba ba. Za ka duba kalanda, ka ga yau wace rana, ko kuma meke faruwa. Sannan kuma agogo za ka yi amfani da shi ka ansa kira ko kuma ka yi kira ko ka ga wanda ke kiranka ko ka karanta saƙo ko ka tura saƙo. Ni ɗauka waya tana mani nauyi ko fiddo waya daga aljihu. To amma tun da agogona na zamani ne, haɗa yake da waya. Ko menene ba sai na fiddo wayata ba kawai da agogona zan yi shi. Agogon da na fi amfani da shi ana ce na kamfanin Oremo ne. Agogona yana kwana goma sha huɗu da caji. Idan na yi mashi caji ya cika, to zan yi sati guda biyu ina amfani da wannan agogo ba tare da caji ya ƙare ba. Shiyasa nake ja, nake jin daɗin agogona. Sannan agogon nan nawa zan iya shiga ruwa da shi, zan iya wanka da shi, zan iya alwala da shi. To shiyasa ba na gajiya. Ba agogo bane wanda ka rinƙa cirewa kana ɗaurawa kana cirewa kana ɗaura. Wanda ƙarshe hak sai ka gaji da irin wannan al'amuran. Duk wanda ya ga agogona yana sha'awa shi. Mutane da dama suna bina suna cewa in saida musu agogona ko kuma su bani kuɗi in siyo musu irin shi. To amma agogona gaskiya ba kowa ke da irin shi ba. Agogo ne wanda ba su da yawa a cikin duniyan nan. Abun da na sayo nan agogo na saye shi naira biliyan guda ɗaya. Naira biliyan guda na sayo nan agogon nawa.

Ina da masu ƙarfafa mun baya gaskiya. Amma waɗanda suka fi ƙarfafa mun baya mutum uku ne a duniyan nan. Na farko ni kaina ina ƙarfafa ma kaina baya. Ina ƙara ba kaina, ah, ƙwarin gwiwa. Yanzun wannan aikin da nake yi, na shigar da murya ta duk awa ɗaya a ba ni dala guda goma. Ba aiki bane ƙarami. Amma idan mutum ya ga abun sai ya tunanin ai sauƙi gare shi. To idan ba ka zamanto mai ƙarfafa ma kanka gwiwa ba, ba ma za ka iya ba. Saboda abu ne wanda bai da sauƙi. Za ka gan shi kamar da sauƙi amma bai da sauƙi. Duk wanda ka ga yana irin wannan shigar da murya, to lallai yana da ƙarfafa makan shi. Sannan na biyu mama ta na ƙarfafa mun baya. Tana ƙara ba ni ƙwarin gwiwa. Idan abubuwa suka rikice mani ko kuma na gaji ko raina ya ɓaci, in na je gaishe ta, za ta kalli fusƙata. Ta san abun da ke damu na. Ba ta gani. Nan za ta bani shawarwari, ta faɗa mun kalamai masu daɗi. Ta kwantar min da hankali na ta ƙara ba ni ƙwarin gwiwa. Ta ƙarfafa mun baya a kan harkokin da nake yi na neman kuɗi. Sannan kuma sai ƴar gaban goshi na ta hannun dama ta wato ko shalele na mata ta. Baiwar Allah nan gaskiya tana ɗaya daga cikin masu ƙarfafa mun baya a kan al'amura. Matata ta kasance da duk abinda nake ciki ba zan ɓoye mata ba. Zan faɗa mata abin da ke faruwa. Zan ce mata na gaji ba zan yi ba. Na daina. Amma za ta yi ƙoƙari ta shawo kaina, ta nuna min abinnan ya zama dole. Idan ban yi ba to me za mu ci? Idan bamu nemo ba, ya za muyi da al'amuran da ke gaban mu? To haka shi yasa kullum nake dagewa, na samu masu ƙarfafa mun baya gaskiya sosai. Ina tausayin wanda bai da masu ƙarfafa mashi baya. Domin idan ba ka da wanda ke ƙarfafa maka baya, akwai wuya naka cimma al'amuran da nake so na cimma gaskiya.

Eh ina iya yin iyo sosai da sosai. Ba ma ƙaramin iyawa ba. Tun muna ƙananu muna guduwa daga gida ba tare da an sani ba. Muna zuwa muyi wanka a wani guri ana ce mai kudiddifi. To, farkon zuwa na dai gaskiya ban iya iyo ba. Ban, ban, ban daina zuwa ba. Na cigaba da zuwa ina koyo ina koyo yau da gobe, yau da gobe har sai da ta kai ga eh lallai na iya iyo. To amma a wannan lokaci iyayenmu sun gane cewa muna zuwa wanka rafi. Da sai gari muna zuwa wanka rafi duk idan ka dawo za a ga jikin ka ya yi, ya yi fari sosai da sosai. To da iyayenmu sun gama mun dawo idan wannan mun yi ja mun yi fari sosai to za su gane cewa eh lallai waɗannan yara zuwa su kai su kai wanka a rafi. To ai kuwa a lokacin muna, muna cin ubanmu za'a sa bulala a zane mu. Ai mana dukan tsiya. To sai muka gane ashe saboda farin da jikin mu ke yi ake gane mun je mun yi iyo a cikin rafi. To sai mu kanga tafiya da mun shafa ba. Idan muka shiga muka yi iyon mu, muka yi iyon mu, muka yi iyon mu muka gama wasan nan mu a cikin ruwa. To daga nan sai mu fito sai mu ja mu tsane mu bushe. Sai mu shafa mai. In muka shafa mai sai mu saka kayan mu sai mu tafi gida. To amma mun riƙa fuskantar kalubalai da dama a wurin zuwa wanka, wankan iyo na rafi. Akwai wani mutumi da ake ce ma Ɗangudu Bale. Mutumin nan ya addabi rayuwar mu. Ko ba rafinsa ba ne ba amma dai ya addabi rafin, ya addabi rayuwar mu ya hana mu yin wanka a nan. Muka zo muka samu wani mutumi muka faɗa mashi. Yaje yi sa mashi ya ce to daga yau sai yau in dai muka ƙara kawo ƙara ya hana mu yin wanka. To lallai shi ma zai ga abin da zai a tsaya mashi. Daga nan muka samu sauƙin shi. Don a da har kwashe mana kaya ya yake. Muna cikin ruwa muna iyo amma zai kwashe mana kaya saboda bai da imani. Gaskiya na iya iyo sosai.

Eh, ina yin wuta da itace. Asali ma a can zamanin baya ai Ba mu da abin da muke yin wuta in ba da itace ba. Itacen nan da su muke amfani mu haɗa mu hura wuta, mu dafa abinci. Ana cewa wutan murhu. Itacen kuma kala kala ne. Akwai ice na kanya, akwai ice na ɓaure, akwai ice na kaɗanya, akwai ice na bedi, akwai ice na kirfi, akwai ice na cedia. To a cikin waɗannan itace, ice na kaɗanya yafi kowanne ci. Yafi kowanne daɗin amfani wurin dafa abinci ko dafa wani abu. Saboda shi indiya ɗan sha iska ko yaya ne, to ba ruwan shi da hayaƙi zai kama yaren ƙaci sosai da sosai. Ba kamar sauran itace kamar irin na ƙirya. Su waɗannan itacen basa ci sosai gaskiya. Suna da matsaloli. Kai ta hura wuta basa kamawa, su ta yin hayaƙi su ta mutuwa. Sannan basa ci da sauri. To shi yasa bana son icen ƙirya. Sannan bana son ice na abun nan na ɗaurawa. Shi ma bai da daɗi. Don ko da sai ka je icen kaɗanya yafi kowa tsada, yafi kowanne ice tsada. Idan za a baka ice guda goma na kaɗanya a dubu ɗaya, to suwa'incan za a baka wajen guda sha biyar a dubu ɗaya. Saboda su suna da wahalhalun amfani gaskiya. To amma yanzu bamu amfani da itace wurin hura wuta. Sai dai idan mutum yana so ya ji ɗumi ko kuma a makarantu na allo. Makarantun allo ana amfani da ice har yanzu a hura sai a zauna a kewaye wutai ana jin ɗumi. Ana haka. Kuma ƙauye har yanzu suna amfani da ita wannan itace su hura wuta su dafa abinci. Amma dai gaskiya ne yanzu bana yi. Yanzu kusan da gas nake amfani. Ana ce mata iskar gas da mutane muke amfani da ita ake dafa abinci.

Da safiya lokacin da na farka, farkon abin da nake yi, zan sauka daga kan gado. Zan shiga bayi, zan yi fitsari. In yi fitsari, zan yi tsarki. In yi tsarki, wannan kuma sai in yi alwala. Idan na yi alwala, sai in fito daga bayi, sai in saka kayana. Idan na saka kayana, sai na je masallaci. In na je sallah, in na shiga masallaci, in ba a tara sallah ba, zan yi raka'a biyu. Ana ce wa wannan tahiyyatul masjid. Sannan idan still dai liman, idan dadda haka liman bai iso ba, za ka, za ka yi rakatain na fijir guda biyu. Sai ka zauna ka yi zikiri. In zauna in yi zikiri, in liman ya zo sai a tada sallah. Idan muka gama sallah, zan yi zikiri, in yi addu'o'i sai in taso in dawo masallaci. In na dawo daga masallaci kuma, sai in zo in yi shara. Zan share kap gida na. Sannan zan ɗauko abin goge ƙasa, sai in goge ƙasan inda na share, sai in je in fidadda sharar da na fidda daga ɗaki, sai in fidda da can waje. In je in zubta ta inda aka ware mana muna zubba shara a cikin unguwar mu. Daga nan sai in zo in yi wanka. In nai wanka, sai in zo in shafa mai, in taje kaina, in shafa ma gashina mai. Sai kuma in je kicin. In daka, zan daka citta, in daka kananfari. Sai in ɗora shayi. In ɗora ruwan shayi. Idan shayi na ya dahu sai in zuba, sai in matsa lemun tsami sai in zauna in sha. Ina gama sha kuma, sai in ɗauko jarida in karanta. In na karanta jarida na gama, sai in shiga kicin in haɗa abin da zan ci da wannan safiyar. Idan na ci, daman zan ci abun da bai da nauyi sosai. Sai kuma in zo in fara motsa jiki. Zan yi tsalle-tsalle, in yi ɗaga, in ɗaga abubuwa masu nauyi. Sannan in ɗan yi tafiya. Haka sai kuma in dawo sai in idasa cin abinci mai nauyi. Daga nan in na gama, sai in kira mata ta mu yi hira. In kira mama ta in gaishe ta. To, abun da nake yi ke nan da safe in na tashi.

Wane launi na fi so? Na fi son launi na ruwan ganye. Launin ruwan ganye yana shiga raina gaskiya. Na kasance ina bala'i san launin ruwan ganye tun ina ɗan ƙarami. Idan aka zo aka samin kaya wanda ba launin ruwan ganye bane ba, cire su nake bana so. Wani lokacin ma idan ina cikin jin rigima sai na kama kuka. Dole sai an samun kaya masu wannan launin na ruwan ganye. Daga haka dai daga haka har na girma, har na rinƙa bincike a kan launin kala na ganye. Har ake ce mun ai waɗannan kayan mutanen da ke cikin aljanna yawanci kayansu launin ruwan ganye ne. Kuma idan ka lura launin, launin kalar ganye yana da matuƙar kyan gani ko a ido. Don an ce ya na ƙara ƙwarin ido, likitoci suna bayan sun bada shawara cewa idan mutum ya farka da safe, idan ya fita ana so ya riƙa kallon koren abubuwa. Su ne launin ganye kenan. Ko da fulawoyi ne ko shuka. In ka je gona za ka ga an shuka shinkafa ko an shuka masara ko an shuka su gero su dawa za ka ga gaba ɗaya sun yi kore kalar ganye. Ya kake ganin abun, gwanin ban sha'awa. Kaman ka zauna nan kai ta kallon su, kai ta kallon su. To kuma an ce wannan launin kalar ganyen tana ƙara ƙwarin ido. Sannan kuma idan aka zo bangaren saka kaya, launin kaya ma yana tasiri ga yadda zai sa kaya suyi maka kyau. Ko suna cewa kai ɗan birni ne ko ɗan ƙauye. Don misali, 'yan Kano suna sa launin ruwan ɗaurawa. Wanda wannan mutane da dama sun yarda cewa launi ne na kalar ƙauyawa. Ba ma dai kamar maza ma su sa launin kalar ɗaurawa ko kuma ma su sa launin kalar pink. Ban san me zan ce pink da Hausa ba. To amma, ni in na sa launin kalar ganye ina yin kyau sosai da sosai. Sannan kuma gashi wannan kalar tana fiddo ni, sannan tana da kyan gani, ba ta da muni. Kuma ba ta da saurin ɗaukar datti. To shi ya sa na fi son wannan kalar launin gaskiya.

Eh, ina cin salad. Salad abu ne mai daɗi gaskiya. Abu ne wanda ke da sinadarai wanda jikin ɗan adam ke bukata. Don haka shi ya sa nake cin salad. Sannan kuma bawai ni kaɗai ke cin salad ba a gidanmu. Kakana ma yana cin salad, babana ma yana cin salad, mamata, matata, ƙannena duk suna cin salad kuma kowa na bala'in son salad saboda daɗin shi. Da irin yanda muke haɗa shi. Domin gaskiya mu salad ɗin gidanmu ya bambanta da na sauran gidaje. Kuma mu salad ɗinmu ba sai mu ke ba, mu ke shuka abunmu. Muna da shi a lambun mu na gona, muna da shi a lambun mu na gida sannan muna shuka shi a robobi domin yanda muke cin shi sosai da sosai. Shi salad an ce yana da sinadari na Vitamin K sannan yana da sinadari na iron, yana da sinadari na magnesium da calcium, duk duk wannan sinadarai wanda jikin ɗan adam ke bukata. To shi ya sa muke cin shi sosai da sosai. Sannan kuma a yayin da muke haɗa salad, farko za mu je mu ciro shi. Idan muka ciro, za mu wanke. Idan muka wanke shi, za mu ɗauko katako na yanka kayan miya da ganyaye. Za mu yayyanka shi ƙananu ƙananu, yiri yiri za mu yayyanka shi. Idan aka mayyanka shi sai kuma a ɗauko tumaturi. Sai a yanka tumaturi, sai a cire 'ya'yan da ke ciki da ruwa. Sai a yanka tuwon tumaturi. Idan aka yanka tumaturi sai kuma a yanka albasa. To amma shi yanda muke ma salad ɗinmu, Abun da muke sa shi mi kwado muna sa ko abun nan ko gyada, garin gyada. Gyada wadda aka soya sai a dakata ko kuma garin ƙuli to sai a zuba. Hai a ɗan kwaɓa shi da ruwa. Sai a ɗauko salad ɗin sai a sa sai motsi. Sai a ɗauko mai na zaitun ko mai na kwakwa sai a ɗanɗiga. A ɗanɗiddiga kaɗan. Kada dai yayi yawa sannan kuma kada ya zama to babu. Don ba'a son ana cin salad da irin wandan can. Mayukan ba su da kyau a jikin ɗan adam. Mutane da dama in suka ci salad ɗin gidanmu suna cewa wannan salad ne na gidan sarakuna. Gaskiya, iyaye na sun iya salad sosai da sosai.

Ina kallon taurari da daddare. Abu ne mai gwanin ban sha'awa. Kallon taurari gaskiya ina jin daɗin shi. Ba ma kamar a ce musamman, budurwa ka tana kusa da kai, ka kuma ince masoyiyar ka. Ku kanta, ku kalli sama, kuna kallon taurari. Taurari su ne ado na samaniya. Sannan kuma suna haskaka samaniya. Idan ka kallesu cikin dare, kai ka san Allah yayi halitta. Kuma wannan yahii ƙarhin ɗan adam. Abin, abin gwanin ban sha'awa, sai wanda ya kalla. Gasunan sun tsaru, sun tafi. Ba ka iya ƙirga su, ba ka san iya karsu ba. Ba ka iya ganin ƙarshensu. Ko dai kai dai za ka ga abin da iya idon ka yake iya gani. Akwai wata waƙa da aka yi ma sam-- abun nan taurari da samaniya. "Za ka ji ana cewa taurari su ke haska samaniya, su ke ƙawata samaniya." Lallai wannan waƙa a lokacin za mu kunna ta, sai mun a kallon sama. Muna rera waƙar muna kallon sama. Gwanin ban sha'awa, gwanin ban jin daɗi. A lokacin da, dai yake taurari ba koda yashe su ke hitowa ba. Duk lokacin da aka ce taurari suna hitowa, to a lokacin muke kwana waje. A lokacin waje muke kwana don kawai muna kallon taurari. Za mu zauna mu kalli sama, muna kallon taurari muna hira. Wasu sa'in za ka ga wasu taurarin suna tafiya, wasu ba sa tafiya. Taurarin sun kasance kala kala ne. Wasu suna da girma, wasu suna da haske, wasu sun cuɗe a wuri ɗaya, wasu sun watso gurare gurare. Wasu suna tafiya wasu ba su tafiya. Sannan cikin taurarin akwai taurari na ɗan adam wanda mutane ke harba su, ke tura su can sararin samaniya. Amma su ma sun bambanta dabam da wa'inda asali wannan halitta ce ta Allah. Wata tauraro za ka gan ta ƙatuwa, wata ƙarama, wata madaidaiciya. Idan kana kallon taurarin nan za ka ga kuma wani abu ya wuce mai wuta kamar mashi kamar kibiya. To shi kuma wannan ban san ko mene ne ba. Amma dai idan muna kallon taurari muna ganin wannan yana wucewa.

Sabulun da nake amfani da shi, sabulu ne da ake ce ma Siri. Abun da ya sa nake amfani da wannan sabulu Siri saboda sabulu ne wanda ke da araha, sabulu ne wanda ke da kyau. Yana da kumfa, sannan yana da ƙanshi, sannan gashi ƙato, sannan kuma yana daɗewa bai ƙare ba. Gaskiya wannan sabuluna Siri ina jin daɗin amfani da shi. Za ka gan shi mai kala-- mai kaman yana da kala na gwal, yana da kalar gwal. Haka yake kwalin shi. A sinki sinki su kwali hurhuɗu ne su sinki ƙwara ɗaya. Amma ban fara amfani da wannan sabulu ba sai da na talauce, sai ina kasance ban da kuɗi. A lokacin da nake da kuɗi ba shi nake amfani da shi ba. A lokacin da nake da kuɗi ina amfani da Premia Cool sunan sabulun da nake amfani da shi ke nan. Shi wannan Premia Cool ɗin yana da-- yana maganin ƙananan halitta waɗanda ke sa cututtuka na fata. Sannan kuma yana sa ka ji ɗan minti minti a jikinka. Za ka ji ka zamanto jikin yayi refreshing naka idan ka yi amfani da wannan Premia Cool ɗin kai wanka. Na daɗe ina amfani da Premia Cool. Amma tun da na talauce na gano cewa gaskiya na fi son wannan Siri ɗin. To ban sani ba shin talauci ya sa na fi son Siri ɗin nan ko ko dai me ya faru. Sabulu yana da tasiri wurin kyawan fatan mutum. Wani za ka ga yana amfani da sabulu mai tsada. Duk da su cewa sabulun yana da tsada amma ba sabulu ba ne wanda ke da kyau a jikin ɗan adam. Wani sabulun za ka ga bai da tsada amma kuma sabulu ne wanda ke da inganci a jikin ɗan adam. Wasu ba su damu da inganci ba kawai dai suna bin ƴan asha yarima a bi ƙiɗa, ƴan abi yarima a sha ƙiɗa ne. Wanda abu in yi suna idan ace su sun kai, su yi sararinƙa amfani da shi. To ni gaskiya ba haka nake ba. A lokacin da nake da kuɗi na fi son Premia Cool amma in zaban da kuɗi na fi son Siri. Kuma Siri nan ina amfani da shi ina jin daɗin shi gaskiya. Amma in yanzu na samu kuɗi zan koma amfani da Premia Cool ɗina. Kuma ina fatan Allah ya ba ni kuɗin in koma amfani da Premia Cool ɗin ba Siri ba.

Wane app nake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da app da yawa wurin kalla saƙonni. Domin wani saƙon zan so in tura shi ta yanar gizo, wani zan tura shi ta SMS, wani saƙon zan tura shi ta WhatsApp. Ya danganta da wa zan tura masa saƙo. Idan saƙo ne na wanda muke kasuwanci muke harka ta kasuwanci, mafi yawanci na fi so in tura masa saƙo ta Twitter wanda aka fi sani yanzu a X. Na fi tura saƙo ta X, a abokan huddan kasuwanci na na ƙasashen waje. Amma abokan huddan kasuwanci na na nan gidan Najeriya, na fi amfani da app na WhatsApp, na WhatsApp ke nan. Ina amfani da shi in tura saƙonnina, rubuce-rubucen kuɗi da na yi ko kuma takardu na ayyuka ko kuma in tura bidiyo na idan na yi rikodin ɗan abubuwan da akayi ko kuma hotuna na wanda aka ɗauka na ayyukan da akayi. Dai ina amfani da kafar sadarwa ta WhatsApp wanda kusan amunan Arewa mutane sun fi amfani da ita gaskiya. Amma tura saƙonni ɗan gajeren saƙo, ina amfani, ina amfani da SMS application na, app na SMS. Da shi nake tura saƙo ɗan gajeren saƙo wanda idan zan tura saƙo na kaman in ce kana ina? Ko gani ƙofar gidanka? Ko ɗa'irin daiwa inna abubuwa haka, dai na fi amfani da WhatsApp. A gaskiya a yanzun WhatsApp ya fi kowane app na tura saƙonni suna a duniya ko kuma ban ce duniya ba, duniyar 'yan Afirka. Baƙaƙen mu fata ke nan. Domin kusan za ka ga kowa na yin WhatsApp ɗin nan. Babba da ƙarami kowa za ka gan shi in dai yana da lambar waya. Sannan yana da waya babba wadda ke ɗaukan wannan app ɗin, za ka ga kowa na da shi. To shi yasa ya fi sauƙin amfani da wannan. To a matsayina na babban ɗan kasuwa wanda ke harkoki manya, WhatsApp, WhatsApp ba zai ishe ni ba saboda akwai inda WhatsApp ba zai mun abun da nake buƙata ba. App ɗin da na fi amfani da su, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da X sannan ina amfani da Telegram. SMS, amfani da nake da SMS gaskiya bai da yawa.

Gaishe da mutane abu ne mai sauƙi. Ina gaishe da mutane ta hanya daban-daban. Ya danganta da kalar mutanen da zan gaisar. Akwai manyan mutane, akwai abokai, akwai ƙananan yara, akwai wa'yanda ke jin yarena, akwai wa'yanda ke jin wani kalan yaran. Idan, idan zan gaida manya a gida, su daman yarrenmu ɗaya, zan ce musu ina kwana, ya gajiya. Ya kun tashi lafiya? Ya kukai bacci? Ya gajiya ma sha Allah. To idan kuma irin yamu- yamu ne, ba manya ba kenan irin kaman sa'annin mu, za muce baba yane, ya ake ciki? Za a ce lafiya lau baba. Ah baba ne, to ya ne. To haka muke gaisuwa ga yamu yamu. Idan kuma yara ne, za muce musu wane, ya gida, ya su mama, ya ƴan gidanku, za su ce lafiya lau, lafiya lau, lafiya lau. Idan kuma ba sa jin yarenmu, idan suna jin Turanci zamu ce good morning, morning how are you? How was your night? Haka muke gaisuwa da yaren Turanci. Haka muke gai da mutanen da ba sa jin Hausa. Sannan akwai inda na zauna, nayi bautar ƙasa. Su kuma idan za ka, idan zan gai da mutum cewa nake mingo, mingoma, wannan yare ne. Yarensu ne na yanda ake gaisawa da safe, da yamma. Duk gaisuwa ɗaya ce ba wani bambancin safe da rana da yamma. Amma mu idan za ka gai da mutum da safe, za ka ce mai ina kwana. Idan za ka gai da mutum da rana, za ka ce mai ina wuni. Idan za ka gai da mutum da yamma, zan ce barka da yamma. To ranaku sun bambanta, sun bambanta gaskiya. A yanayin lokacin da za ka gai da mutum yana dogaro da yanda za ka gai da shi. Sannan ni bana durƙusawa in zan gaida mutum gaskiya, saboda ba al'adata bace ba. Kawai a tsaye zan ce wa mutum ina kwana. Idan ma yana kusa da ni, zan miƙa mashi hannu, mu sha hannu, sannan in ce ina kwana. Kwana biyu, ya, ina ka shiga ni?

Yanka farce gaskiya ban cika yanke shi ba. Amma kusan duk wata ina yanke farce sau ɗaya. Ni farce na ba mai yin girma ba ne da sauri. Idan na yanke talatin ga wannan wata to sai kuma wani talatin ga wani watan zan ƙara yanke ƙumba tunda ba ta yin girma sosai. Kuma sannan mafi yawanci abin da ya sa ni ke yankewa shine idan zan yi wanki. Idan kana wanki da ƙumba, idan kana wanki da farce a hannunka tana yayyanke ka saboda fatar ka ta yi taushi, hannunka na cikin ruwa to duk yanda farce ya taɓa fatar ka sai ya yanke. To wasa amma saboda yin wanki da na ke yi ƙarshen ƙarshen wata to shi ya sa na ke yanke ƙumba. Duk idan zan yi wanki ina tabbatarwa cewa na abun nan, na wanke, na yanke farce na. Domin in ban yanke farcen nan ba gaskiya akwai matsala. Tunda dai farce kaifi garai yana da tsini. Idan ya zo ya taɓa hannunka ga hannunka ya yi taushi to lahia lau zai lime ciki ya maka rauni wanda daga ƙarshe ma raunin ya zama toh mai tsanani idan aka samu matsala. Wasu suna da baiwar farce saboda wasu duk sati sai sun yanke farce. Amma ni gaskiya bana cikin masu wannan baiwa ta farce. Shi ya sa sai bayan wata ni ke yanke farce na. A shekara toh ina yanke farce kenan sau sha biyu. Amma akwai wani abu da ke hito mun a gefen farce ana ce mashi cis cis giya. To shi wannan ina yanke shi kusan duk sati. Da in ya ɗago zan samu abun yanke farce sai in yayyanke shi. Idan in ban yanke shi ba abun zai riƙa ƙwayewa. In ya ƙwaye zai ja mani ciwo wurin ma na iya kumbura. Wasu daga nan yake komawa ciwon daji. To amma inda farce ne gaskiya sau ɗaya na ke yanke shi a cikin wata guda. Duk bayan wata na ke yanke wa sau ɗaya. Inda ace ina da yalwar farce ne ma da dole zan riƙa yankewa duk sati. Akwai ƙanina da na san yana yanke farce duk sati gaskiya saboda shi ya fi ni yalwar farce tana hito mashi da wuri.

A'a, na fi son zama gaskiya. Na fi son zama a kan tsayuwa. Domin zama ya fi daɗi, ya fi sauƙi. To amma zaman, ba zama kuma wanda ba a jingina ba. Na fi son in zauna in jingina domin in kula da lafiyata. Kuma saboda ina kula da lafiyata, na fi son zama amma ba na zama in ɗauki tsawon lokaci ina zaune. Idan na ɗan zauna haka, zan tashi kuma in ɗan zagaya, in ɗan yi mun motsa jikina, gaɓoɓina haka in tattale su. Saboda yawan zama idan ba ka motsa gaɓoɓinka, yana da matsala ga lafiyarka. Zai canza maka halittar yanayin yanda kake, zai sa ka yi muni. To amma idan ace ka ɗan zauna bayan wasu ɗan lokaci haka mai ɗan gajeren tsawi sai kuma ka tashi ka ɗan motsa jiki sai kuma ka dawo ka zauna. Sannan shi zama bawai, bawai anyhow zama ake, ni ke so ba gaskiya. Shi yasa kusan duk inda zan je in zauna ina tafiya da kujerata wadda zan zauna. Kujera ce wadda aka haɗa domin gyaran ƙashin ɗan adam. Ita wannan kujera ko da ka ɗan daɗe da zama a kanta, ba za ta maka illa ba. Bayanka ba zai riƙe ba, bayanka ba zai karkace ba. A'a. Saboda a inda aka tsara ta kamar kujera ce ta asibiti. Ga masu yawan zama aka ƙirƙiro ta. Tunda ni kusan ayyukana gaba ɗaya na blockchain ne, web3, web3 jobs. Ayyukana din na yawanci web3 ne. To ina buƙatar irin wannan kujerar. Kafin na samu wannan kujerar gaskiya baya na ya rinƙa ciwo, ban jin daɗin zama sosai. Amma tun da na samu wannan kujera, he ya zamanto na zamanto lafiya lau. Zama bai bani wahala kuma ba na gajiya. Amma ina sa ƙararrawa wadda ta rinƙa tuna mana in tashi, in zagaya. Didda wannan kujerar an yi ta ta gyaran ƙashin mutum, ta kula da lafiyan mutum. Dida haka ana buƙatar ka rinƙa tashi ka na zagayawa. Ita tsayuwa tana da, tana da amfani. Ita kamar exercise ce ita. To amma dai gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa.

Sadarwa a gurin aiki ba ta da wahala a gurin aikin mu gaskiya. Saboda gurin aikin mu na sadarwa, gurin aikin mu gurin aiki ne na zamani. Don haka ita ma hanyoyin sadarwar mu na zamani ne. Ko wane ofishi na ma'aikatan mu yana da talafon, wayar, wayar, wayar hannu ce don ta magana ta cikin ofishi wanda ake ajiya. Duk abin da kake so ka communicate, za ka amfani da wannan in dai a cikin wannan ma'aikata ce ta mu. Ba ka bukatan sai ka kira mutum da wayarka ko kuma ka ranka ka faɗa wa mutum kira, a'a. Kokda za ka yi amfani da wannan na'ura ta sadarwa ta zamani wanda kowane ofishi akwai ta. Sannan kuma akwai akwatin lambobin jaddalew-- jad-jadawala, jadawalin lambobi na kowane ofishi wanda za a kira. Akwai, akwai abun nan, akwai ɓangare da aka ware na musamman a cikin ma'aikatan mu wanda su wa'innan koyaushe na kula da hanyoyin sadarwa ne. Aikin su ke ne. Watsa idan aka samu matsala hanyoyin sadarwa suka lalace, su ne ke gyarawa, su ke kula da kayayyakin sadarwa, su ke sabunta sababbi. Wanda idan sun samu matsala ko sun samu, sun lalace ko sun ƙone, to wa'innan su ke da alhakin zuwa su canzo, su je kasuwa su siyo kayayyakin da za a yi amfani a maida domin hanyoyin sadarwar mu ya dawo. Sannan kuma muna da wata hanya banda wannan. Hanya ce ta email. Idan kana so ka communicate da ogan ka kuma baya kusa, to za ka rubuta mashi mail. Sai kai tagin ɗin wa'inda ke da hukunci akan wannan mail ɗin saboda su zamanto shade da ka tura mail ɗin. Shi ma oga idan ya karanta mail ɗin ya gani, zai turo sai yai tagin ɗin wayanda suka dace a daidai tagin. A saka su, a saka sunayensu a cikin wannan mail ɗin domin su samu sanarwa cewa, "Eh, an yi communicate tsakanin wane da wane kuma sannan ga abin da ake tattaunawa akai." Bashin wannan sanarwa kuma akwai-- bashin wannan hanyar sadarwa kuma akwai hanyar sadarwa ta WhatsApp. Nanma muna ba da bayanai ta hanyar nan WhatsApp ɗin. Za mu iya cewa, "A'a, za a yi jarabawa ta ci gaba a gurin aiki ko wane abu. Ko wani ya yi aure ko an yi mai haihuwa, wani haihuwa ko an yi rasuwa. Muna amfani da ta hanyar WhatsApp ita ma muna.

Eh ina shan, ina shan ruwan 'ya'yan itace. Me yasa nake son in ke shan ruwan 'ya'yan itace? Akwai dalilai da dama wanda yasa nake shansu. Domin a duk duniya ba ka da ruwa wanda yake kore ƙishi da ya kai wannan 'ya'yan itatuwa. 'Ya'yan itatuwa suna da sinadarai masu muhimmanci wanda jikin ɗan adam ke bukata. Don gaskiya duk wanda bai shan 'ya'yan itatuwa an bashi abaya. Ko da kuwa babba ne ko ƙarami ne ko yaro. Bama kamar yaro da tsofaffi suna buƙatar ruwan 'ya'yan itace. Abin da ya sa na ce 'ya'yan itace, ruwa, ruwa wanda yake, ake ɗibowa daga famfo ko daga rijiya ko daga sama wanda ya zubo ba ɗaya yake da na 'ya'yan itatuwa ba. Ruwan 'ya'yan itatuwa yana da sinadarai na carbohydrate, yana da sinadarai na vitamins, yana da sinadarai na minerals wanda ko shi wancan ruwa idan ka sha shi tunda ba minerals a cikin shi kamar irin wanda ke cikin 'ya'yan itace to ba zai shiga cikin cells naka ba. Kuma ana so idan mutum zai sha ruwa ya shiga can cikin jikin shi, can cikin jikin mutum. Ba wai kawai da ka sha kai ta fitsari ba yana fita. Wannan asali ma yana kawo ƙarancin sinadaran jiki. Tunda idan ka sha, maimakon yayi maka aiki kawai fitowa zaiyi, zai wanko wasu kayayyakin sinadaran gina jiki. Gaskiya ina matuƙar shan 'ya'yan ruwan itace. Bama kaman na kwakwa. Ina shan ruwan kwakwa sosai da sosai. Idan, idan naira biyar, idan kuɗina na ƙarshe su kaɗai suka rage zan iya fidda su in sayi ruwan kwakwa in sha. Akwai wanda na san yana saida kwakwa sai da na amso numbarshi na aje. Duk idan zan je kasuwa zan kira shi in ce yau ka aje mun ruwan kwakwa in na zo zan siya. Sannan ina markaɗa, ina markaɗa beetroot da kuma kankana ina shan ruwan su. Saboda suna da wani sinadari da ake ce ma nitrogen oxide. Suna da streulin, suna da ajin. Duk wannan sinadarai ne wanda nake bukata a jikina.

Eh, ina zama kan gwiwa. Zama kan gwiwa a matsayina na musulmi ya zama dole. A duk rana muna sallah sau biyar ta farilla. Kuma sallah ta farko da muke yi shi ne sallan magariba. Muna raka'a guda uku. To a duk raka'a muna zama a kan gwiwa. Sannan akwai a sallah azahar akwai la'asar raka'a hurhudu takwas kenan ina zama a kan gwiwa sau takwas. Sannan akwai isha'i ita ma ina zama a kan gwiwa sha biyu kenan. Sannan ina asuba ita raka'a biyu ce ina zama a kan gwiwa. Sannan akwai sallolin da nake yi wa inda ba na farilla ba ne. To a rana dai ina zama kan gwiwa fiye da sau ashirin. Zama kan gwiwa bai da matsala bai da zafi. Ina jin daɗin shi gaskiya. Bana gajiya da zama kan gwiwa. Akan a ce na zauna a kan ɗuwawuna. Lokacin da muna yara idan aka ganka ka zauna a kan gwiwa in ba sallah ake ba sai a ce to sannu me neman gafara irin barkwanci ne. Za'a ce ko neman gafara kake yi? To amma mu duk da haka gaskiya idan ana labarai a cikin gidanmu mun fi zama a kan gwiwa saboda mu saurari labari. Ba ma kaman idan aka ce ba kujerar zama ko kuma shimfiɗan mu tana nesa da inda ake yin tatsuniya. Zama kan gwiwa amma yana da wani abu guda ɗaya. Karshen gwiwarka inda yake sawa ƙasa yana yin baƙi sosai da sosai. Sannan fatar gurin tana yin tauri wani sa'in ma har saɓa take yi guraren. To amma ni da yake ina kula da jikina gaskiya fatar gwiwata ina sa mata man kaɗe ko kuma in sa man alayyadi da kuma man kwakwa ko kuma man zaitun ina saka ma shi saboda ba na son in ga yayi tauri ko kuma in gayi baƙi. Kuma ko a yanzu akwai abun da nake yi ina zama kan gwiwata. Ko wani zane idan zan yi zane ina zama kan gwiwa ko kuma idan zan yi wani rubutu wanda nake buƙatar natsuwa to na yi jin daɗin shi in a kan gwiwata nake.

Dangantaka ta kasuwanci tana da matuƙar muhimmanci sosai ga ɗan kasuwa. Shiyasa a kullum ina kokari in ga, ina ƙara gina dangantaka ta tsakanina da mutanen da muke alaƙa a cikin kasuwanci. To ita shi gina dangantaka ta kasuwanci tana da faɗi. Domin dole kai al'amura masu yawa wanda zasu taimake ka, ka gina dangantaka mai kyau da ma'amulla masu kyau a kasuwanci. Na farko shine riƙon amana ko kuma in ce gaskiya, gaskiya da amana. A matsayinka na wanda ke so ka gina dangantaka kyakkyawa a cikin kasuwanci, dole ka kasance mai gaskiya, mai amana. Mutane in suka tabbatar da cewa eh lalle kana da gaskiya, kana da amana, to kowa zai so ya yi ma'amala da kai. An san farashin kayan da ka siyo. Idan kaya sunyi tsada ba za ka saida su daidai da farashin da ka siyo kaya masu arha ba. Kowane kaya za ka saida su akan farashin da ka siyo su. Misali ka je ka siyo buhun shinkafa a naira ɗubu sittin, sai shinkafa ta tashi ta koma ɗubu tamanin. Wannan shinkafar da ka siyo a ɗubu sittin ita za ka yi ta saida ta a matsayin ɗubu sittin ɗin. Mutane in suka san cewa eh lalle haka kake, to ni gaskiya haka nake yi. In na siyo, in na siyo abun nan shinkafa a naira dubu sittin buhu ɗaya sai shinkafa ta koma dubu tamanin, zan ci gaba da saida masara shinkafa ta a dubu sittin. Ba zan ƙara farashi ba. To amma wasu 'yan kasuwan sai su ƙara farashi. To wannan rashin kara farashin da na yi na saida kayana a kan yadda na siyo su. Shi ke ƙara jawo min dangantaka kyakkyawa tsakanina da mutanen da nake kasuwanci da su. Shi ke ƙara bunƙasa min kasuwanci na. Saboda mutane sun yarda da ni sun ba ni amana. Sannan kuma na gwammace in ci riba kaɗan da in zabga, da gwanda in ci riba kaɗan da in zabga farashi. In na saida da wuri zan ƙara siyo da wuri, in ƙara saida da wuri. Har infi wa 'yanda suka siyo ba su saida ba. To haka nake bi a hankali, a hankali cikin salama ina gina dangantakata a kasuwanci wanda mutane sun aminta da ni suna son hulɗa da ni, suna sayen kayayyakina. Wani ma idan ba na nan kasuwa ba zai shigo ba ya siyayya saboda irin alaƙa da muka gina tsakanina da su.

Gidan abincin nan na fi so a Kano yake. A Kano yake kusa da asibitin Makka a nan gidan ƙaya, a nan gadon ƙaya. Ana ce ma shi Africana Restaurant. Gaskiya restaurant ɗinan duniya ne, wannan gidan abincin duniya ne. Na fi son wannan gidan abincin. Komai na su wannan gidan abincin na daban ne. Yanda suke tarban mutane, yanda suke dafa abinci, yanda suke saka ma abincinsu kayayyaki, yanda daɗin abincin yake. Akwai, akwai wani abokina da ya zo daga ƙasar waje. Ya ce mani ya shigo gari. Na rasa ina zan kai shi. Ina ta tunani wane gidan abinci ya kamata in kai shi sabida in burge shi. Na ce mai akwai gidan abincin da yake so in kai shi? Ya ce min a'a, shi bai da wani zaɓin gidan abinci. Na ɗauke shi na kai shi wannan gidan abinci Africana. Mu ka je kafin mu fara cin abinci aka kawo mana shayi. Shayi a kofina wanda yake ɗan citta haka da na'a-na'a da zuma a ciki. Zayi-- shayin ba mai mugun zafi ba, ka dai yinan ya yi daɗi. Mu ka fara ɗan sha haka. Ya ce kai wannan shayi ya mai daɗi. Ya ce tun da yake bai taɓa shan shayi mai daɗin wannan ba a gidan abincin da yake zuwa. Asali ma a duk garin Kano wannan gidan abincin su kaɗai ke ba da shayi kafin su kawo maka abinci. Muna gama shayin shayin nan, muna ɗan hira abincin mu ya zamana, ya sauka, ya haɗu. Aka kawo mana abinci. Mu na ci sai santi yake, sai labari yake bani. Na iya zaɓen gidan abinci, na iya kaza kaza kaza kaza saboda yanda mutanen suke akwai fara'a ga su da girmama mutane. Ba su da wulakanci. Sannan ga cikin lokaci za a haɗa maka abincinka. Ba tada ɓata maka lokaci ba. Kuma abincin ba a cika mai ba sannan kuma ga ƙanshi yana yi abincin. Ga shi bai dahe ba, ga shi kuma ba irin ace bai dahu ba. Komai lafiya lau, komai lafiya lau kuma wannan gidan abincin abincin su bai da tsada sosai. Abinci ne wanda kowa zai iya biya. Ba irin masu mugun tsadan nan ba ne kuma bai da kyau. Kuma wannan gidan abincin suna da mutane masu siye sosai da sosai. Gaskiya ina son gidan abincin nan.

Teburinmu a wurin aiki, teburi ya danganta da wane ofishi ka ke. Wani ofishin yanada teburi babba, wani teburi matsakaici, wani ofishin ma babu teburi saboda basu buƙatarshi. Ni dai teburina a gurin aiki gaskiya babba ne, babban teburi ne ƙatoto saboda anan ake duk wani shirye shirye na cigaban kamfani. Anan za a zana, anan za a tsara shi, anan za a gani ya kamata ayi mashi to kusan a ko da yaushe ba ni kaɗai ke amfani da, ana gayyatu mutane waɗanda masu ruwa tsaki, masu ruwa da tsaki na ɓangarori wanda za a haɗu. To wannan haɗuwan zai sa dole sai anyi amfani da wannan teburi sabi da takarda da ake shimfiɗawa. Takarda ce ba ƙarama ba, ƙatuwar takarda ce. To shi yasa teburina yake da girma na gurin aiki. Dan wannan teburin na gurin aiki gaskiya mutum biyar zasu iya kwanta a kan shi. Mutum biyar manya zasu iya kwanta wa suyi bacci ba tare da sun faɗo, sun faɗo ba saboda girman shi. Idan za ku iya tunawa, akwai wani teburi na King Arthur na Camelot, to teburina ma irin girman su ɗaya. Sannan yanayin, yanayin yanda aka tsara su kusan iri ɗaya ne. Yanda ka san teburin da masarautu ke amfani su je yaƙi, to haka nima teburina yake da girma. Amma teburina ya fi na ɗakin shugabanmu sabida shi abunda ke kai daga fayiloli sai takardu sai kwamfuta sai ’yan abubuwan da ba a rasa ba. Shi yasa bai zamanto ƙato ƙaman nawa ba. Domin matsayina ni nine sakatare na wannan kamfani. Sakatare kuwa na kamfani ba ƙaramin mutum bane ba. To shi yasa teburina ya fi na kowa girma. Yana da ƙirarshi ƙirar ƙwallace, haka aka tsara shi.

Lokacin da zan isa ofis farko, abunda nake yi farko idan na isa ofis, ina wani jakata nake shiga, zan ajiye jakata. Idan na ajiye jakata, zan fito da kayayyaki aiki, in ajiye a kan teburi na. Shine abunda nake yi na farko. Idan na ajiye kayayyaki na a kan teburi sai kuma na fita, na je na saka hannu cewa lallai na shigo. Tunda mun kwana ba'a haɗu ba, ƙila ma hutun ƙarshen mako ne muka je, mun dawo ranar Litinin to haka nake fara, haka nake idan na fara isa, ah ofis. To amma wani sa'in ya danganta da yaushe ka isa ofis ɗin. Idan na isa akan lokaci, shine nake yin haka. Idan kuma ban isa akan lokaci ba, zai kasance na makara kenan. To farkon abunda nake idan na makara zuwa ofis, farkon abunda nake da na shiga ofis, zan sa hannu ne. Zan gaisa da mutane sama sama. In shiga ofis ina, ina shiga, zan fito da abubuwa da ke cikin jaka in ɗaura a kan tebur, in zuba ruwan shayi, in fara aiki. Su kansu mutane in suka ga na makara, ba masu ƙoƙarin ɓata min lokaci ko a ce za'a yi hira ko a ɗan yi tattauna akan wani abu. Indai sai ya ga mutum, indai sai ya gani na makara, sai dai sun san inda nake son aiki. Ko sun san cewa ko ka zo, za ka ja da hira bazan bi ka ba, domin ba hirar zai yi ba. Idan na tsaya hira to lallai ina da lokacin da zan ɓata ke nan ba aikin da ke jira na. Amma indai akwai aikin da ke jira na gaskiya, bazan zo in zauna in ta hira da mutane ba. Sannan kuma akwai lokacin da idan na isa ofis babu aiki, to abunda zanyi shi ma daban ne. In a ce ranar da bana aiki ne, ina isa ofis, zan tahi kuma zan tahi ɗakin da ake zama na shaƙatawa na cikin, na cikin ma'aikatan mu. Za muyi, za mu kunna TV, ai ta labari ana kallo, ana shan shayi. To abunda mutum yake fara yi gaskiya in ya yi, ya isa ofis ni dai ya danganta da yanayin al'amara.

Launin tawada da nake amfani da shi ruwan, ruwan omo ne. Da Turanci ana ce mashi blue. Ba na son amfani da abun rubutu ko kuma in ce alƙalami wanda ruwan tawadar shi ƙila baƙi ne ko wata kalai in, indai ba ruwan omo ba ne ba. Na fi jin daɗin amfani da ruwan omo don tuna ya taso. Gaskiya alƙalamin da na fi amfani da shi kenan mai launin tawada ruwan omo. Idan kaga nayi amfani da wani biy, wani alƙalami wanda ba launin tawadar shi ba ruwan omo ba ne, to gaskiya akasi aka samu ko kuma sai na fara rubutun sannan na gani. Tun da wasu alƙalamen ba za ka ga tawadar da ke ciki ba. Za ka gansu a rufe suke, ba za ka san wace kalar tawada ba ce sai ka goga alƙalamin sannan za ka gane wace kalar tawada ce a cikin wannan alƙalami. Da na gani ma zan maida in ce a bana son wata kala indai ba kalar ruwan omo ba. Daman kalar ruwan omo kusan shine ruwan dare na alƙalama, na tawadar alƙalma da aka fi amfani da su a matakin firamare da sakandare da makarantar gaba da sakandare. A duk kowane mataki nawa na karatu gaskiya da alƙalma masu tawadar ruwan omo na ringa amfani da su. Domin wannan launin ya fi shiga raina, ya fi burge ni. Ko abokaina sun fi amfani da wannan kalar launin tawade. Sai dai akwai wani mutum ɗaya da na sani wanda shi kuma ya fi son baƙi. Wata sa'in har zuwa muke, mu rinƙa sa'insa ko kuma in ce muhawara a tsakanin launin tawadar alƙalamin da muke amfani da shi. Shi ya ce min abin da ya sa yake amfani da baƙi sabida mutane ba sa son shi. Mutane ba sa tammaka alƙalamin. To mukuma masu amfani da masu launin ruwan omo kusan kowa da shi yake amfani. Ko da shi biyar ka zai-- ko da shi alƙalamin ka zai iya ɓace wa an sace, sai dai ka sayi wani sabida mutane da shi suke amfani. To amma idan aka bamu gyaran jarabawa na yara, ba da mai ruwan omo muke amfani ba da mai kalar jini muke amfani, ja, mai kalar ja muke amfani.